A'a bana zuwa gidan fim saboda muna da nisa sosai da gidan fim shiyasa bana zuwa gidan fim yayi nisa ba zan iya zuwa.

A'a bana iya jurewa saboda ina da lalurar ulcer, ko yaya yaji yana damu na bana iya jure yaji.

Ina cin abincin dare misalin ƙarfe biyar na yamma saboda yana yin ƙiba na ina losing ƙiba.

Mu a wajenmu muna biyan kuɗin wutar lantarki nera dubu goma sha biyar a kowane wata shi yasa mai.

Ina amfani da matashi guda uku, ɗaya a kai na ɗaya kuma ina rungumi wa ɗaya kuma in ɗaura ƙafa na a kai da mata shi.

Ina canza wayana bayan shekaru biyu saboda a lokacin na amfana da ita sosai kuma na santa gaji.

A cikin banɗaki ko kuma in samu ƙasa a cikin gwangwani sai ina tofa miyau a ciki a banɗaki.

Eh ina sauraron rediyon gidan amana, saboda labaran da suke faruwa akoda yaushe da yanayin ƙasan mu.

Na kai baƙar jaka, jaka ne, baƙar jaka na kai kuma tana da kyau sosai. Tana da.

Ina matuƙar son kallon wata da daddare saboda yanayin yana sa ni cikin jin daɗi. Ina kallon wata da taurari a sama.

Na fi son fensir, saboda fensir kana iya rubutu ka goge. Ita kuma alƙalami babu damar haka. Shiyasa na fi son fensir.

Ranar Asabar tana da kyau a mako, saboda a ranan ne zaka zauna da iyalan ka, zaka fahimci halin da suke ciki ran.

A yadda nake bikin ranan haihuwa ta, na kan yi birthday cake, in tara ƴan uwa da abokan arziki mu.

Ina son ruwa mai sanyi sosai saboda na fiye shan ruwan sanyi akan ruwan zafi. Na fi jin daɗin shan ruwan sanyi.

Eh, ina mike jiki da safe saboda hakan yana ba ni daman warware gajiya da kuma yanayin jiki.

Na fi zuwa wurare da wuri, saboda mahimmancin da gurin yake da shi. Na fi so in je da wuri, inda komai za a yi sha.

A'a, gaskiya ba na yi saboda yanayin tsaro. Kuma da ɓarayin da muke fama da su a ƙasar mu na Najeriya.

Ina matuƙar jin daɗi saboda a ranan na san zan samu kuɗi kuma a ranan zan ci abin da raina yake so. Ina ma.

Saboda ba aikina bane, sai dai in kai a ɗinka mun. Ni bana iya ɗankawa.

Eh ina koyan wani yare kaman Fallanci saboda yaren yana matuƙar burge ni kuma ina jin daɗi in ga ana yi.

Ina tafa ta hanyar haɗa hannuwa na biyu, inbubbuga su wani lokaci da ƙarfi wani lokaci a hankali. Yanayin.

Ina gina dangantakan kasuwanci na ta hanyan ɗora abun da nake siyarwa da tallata shi daga nan.

Nakan yi wanki saboda ƙara ayuka akan wanda nake yi a kullum. Nakan yi wanki saboda ƙara ayuka.

Ina son wainar masa da miyar taushe, yana mataƙar min daɗi. A ko da yaushe ina son shi bana gajiya da cin shi.

Gaskiya na fi son AC saboda sanyin ta yanda yake ratsa fata ta kuma a hankali yake yi ba kaman fanka bane.

Eh ina cansa sosai, warai in na kwaɗa ta da ƙul ƙarago da mai da magi tana matuƙar man daɗi.

Eh ina jin kukan zakara da safe saboda yanayin inda muke akwai zakara sosai sannan da safe su suke tashi.

Nakan tabbatar a koda yaushe kamin in ci abinci, na tsaftace hannuna, na wanke su sannan kuma duk inda na taka.

Nakan adana ta a firiji idan ina da buƙata, idan kuma bana da buƙata nakan ba almajirai ma buƙata.

Nakan wanke kaya na a ƙarshen mako, kamar ranar Asabar ko ran Lahadi, saboda ranar babu aiki kuma babu inda zan je.

A duk lokacin da damuwa ya dame ni, na kan nima guri mai yalwataccen iska, yarda zan sha iska sannan kuma.

Eh ina yi, saboda na fi jin daɗin zama a haka. Idan na ƙeta ƙafafuna na fi jin daɗi.

Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu ta hanyar barin inda nake zuwa wani wuri sannan kuma in samu gidansu.

Ina goge hakora na sau biyu, da safe da kuma yamma kamin in kwanta. Nakan yi haka ko da yaushe a kowace rana.

Da ledan fiya wata guda uku ko huɗu a rana, saboda yanayin zafin gari nakan sha ruwa sosai.

Ina amfani da lushion ne na kamfanin Nivea Vitamin C, yana matuƙar kyau, yana sa fata laushi.

Ina da takalma guda goma sha biyar masu matuƙar kyau. Ina sa kowanne a rana in zan je aiki.

Na fi kuzari da safe saboda a lokacin na tashi ina da kuzari na da yamma kuma na gaji bani da wani kuzari sosai.

Gaskiya na fi son zama saboda bana juran tsayuwa. A ko da yaushe na fi so in zauna da'ar in tsaya. Zama ya fi.

Nakan magance damuwa a aiki ne ta hanyar duba abun da ba daidai ba, in gyara shi kuma in tabbatar da komai ya zama.

Eh muna kulle ƙofa kullum saboda yanayin tsaron ƙasarmu. Idan har ba ka kulle ƙofa ba, zaka iya samun matsala.

Ina son ziyartar Makka da Madina saboda in yi umra da hajji in sauke farali. Ina matuƙar son zuwa.

Ina kunna kendir a gida saboda ba ko da yaushe muke samun wuta ba. Idan aka ɗauke wuta, mukan kunna kendir domin haske.

Abin da nake da yamma, na kan yi wanka, na shafa mai na yin skin care dina, sannan na gyara shimfiɗa na.

Muna da dangantaka mai kyau da shugaban aikinmu saboda mutum ne mai barkwanci da dariya kuma sannan bashi da ɗagawa.

Nakan magance matsalolin aiki ne ta hanyan gyara abun da na ɓata sannan kuma idan na san ba na yi ba daidai ba.

Ina kuka sosai saboda bana son albasa, bana son yankan albasa. Yajin shi yana damuna idan zan yanka, sai dai in rufe ido.

Ina cin abinci ne amma abincin da nazo da shi daga gida. Nakan dafa abinci a gida saboda sauƙaƙa ma kaina kuma bana son cin.

Eh, ina amfani da matashin wuya wani lokacin, kamar misali a kujera ko a cikin mota, na kan yi amfani da matashin wuya.

A'a bana son kallon faɗuwar rana saboda a lokacin da rana take faɗuwa ina cikin ɗaki bana sanin lokacin da rana ta faɗi.

Eh nakan rai, nakan sabunta su saboda tsofaffun kayan, eh, ajiya na da na yi a ciki nakan rage naga.

Nakan huta a wajen aiki bayan na gama ba ma dalibai darasi a aji. Bayan na gama nakan shiga ofishi na, na huta.

Ina yin addu'a kullum, a kasancewa ta musulma. A ko da yaushe ina yin addu'a, safe, rana, dare sabo-

Launin idanu na farare ne da baƙi a ciki. Sannan yana da girma sosai. Sannan beyi haske.

Nakan je kasuwa a bayan ko wani karshen wata. Bayan an yi albashi, nakan shiga kasuwa domin samu kayan masarufi.

A'a bana kunnawa saboda yanzu an fi amfani da abun lantarki bana kunna na batiri.

A kasancewata malamar makaranta, ba ma sa kaya sai dai muna amfani da littattafai alƙalami.

A'a bana zama a kangwiwa saboda hakan yana bani wahala. A matsayina na mai ƙiba sosai, hakan yana bani wahala.

Dangantakata da makwabtana, ina da kyakkyawan fahimta tsakanina da makwabta sanda akwai alaka mai karfi tsakaninmu.

Ina matuƙar son agogo. Ina sa agogo a hannuna saboda yanayin wajajen da nake zuwa. Ina duba lokaci sannan kuma nima.

Ina cin manufa a tallace-tallace saboda a koda yauce na tallace kayana, nakan samu masu so, masu siya, masu.

Anguwar mu tana da tsari sosai sannan kuma ana hada-hadan kasuwanci a cikinta, sai dai unguwa ne da ba ruwan wani da wani.

Nakan bayar da ra'ayi a aikin yi ta hanya idan naga abun da bai yi daidai ba, in ba da nawa ra'ayin.

Ina son miyar kuɓewa a sa mata daddawa da busasshen kifi. Yana yi mun dadi sosai. Ina son shi sosai.

Na fi son wasan ƙwallon hannu saboda yana sa nishaɗi sosai, abin yana burge ni ay duk sanda na gani.

Eh ina bada shawara akan aiki saboda ni malamar makaranta ne, so tari ɗalibai sukan yi abu ba daidai ba nakan ba ma.

Eh na iya dafa abinci sosai saboda a matsayina na uwa mai ƴaƴa mai miji ina dafa musu abinci a kowace rana sau biyu.

Ina yin wasan ƙwallon hannu, in ga ina jefa ƙwallo a raga, abin yana mun dadi sosai. Duk inda naje naga anayi ina so.

Eh to, wani lokacin ina rasa hannu, wani lokacin kuma bani da shi saboda yanayin yadda abubuwan suke, ba su.

Da farko dai ina isa ofis, nakan sa hannu a takarda. Idan na sa hannu a takarda kuma sai na duba jadawalin ayyukana, aikin da nake da shi sai in fara yi.

Eh, ina iya rera waƙa kamar haka. Kalamai soyayya da ke na amince muyi rayuwa.

Ina matuƙar son kallon taurari da daddare saboda ina jin daɗin kallon taurari da daddare. Yanayi na sa ni nishaɗi.

Nakan ci abincin rana misalin ƙarfe biyu na rana, a lokaci ne nake fara cin abinci na sai in.

Eh, mu musulmai a ko da yaushe wannan ɗabi'ar mu ne na musabaha. Mukan yi musafaha da mutane, da duk wanda muka haɗu da shi shine gaisuwa.

Ina zuwa kasuwa duk bayan ƙarshen wata bayan an yi albashi, na je na siyo mana kayan abinci da duk wani kayan da muke buƙata.

Ina matuƙar jin tsoron ƙwari, baran kyankyaso. A duk sanda naga kyankyaso ina shiga wani yanayi bana son kyankyaso ya taɓa ni.

Ba ni da ƙa'idajjen ranan da nake zuwa kasuwa, saboda yanayi na na ma'aikaciya, sai anyi albashi ne kawai nake zuwa kasuwa.

Ina jin daɗin karanta littattafai, barin littattafan Hausa irin su Gidan Likitoci, Zamantakewa, So da Buri ga sunandai da yawa ina jin daɗi.

Na fi son zama a birni saboda a birni a nan nake samun ingantaccen ilimi, a nan nake samun ruwa masu kyau da zan sha.

Nakan daidaita aikina ne saboda zuwa na aiki da wuri, in je aiki da wuri, sannan in samu in daidaita du wani abu na rayuwata.

Ina da bokiti akalla sunkai guda bakwai a gidana saboda koda yaushe idan na tashi yin aiki ba sai na je na ara ba ina da boka tare.

Ina matuƙar son ɗaukan hotuna. A rana nakan ɗauki hoto ya kai kala goma, saboda ni ma'abociyan son hoto ne.

A'a bana, bana fikicin tufafi. Bana yin haka saboda yanayin abun da.

Gaskiya bana kunna bluetooth kullum, saboda bani da wannan lokacin ina zuwa aiki bana samun daman kunnawa.

Na fi son lokacin damuna saboda a lokacin gaskiya ina jin daɗin yanayin sosai. Na fi son lokacin damuna gaskiya.

Nakan yanke shawara ne kamar idan ina so na yi abu, kawai zan nemi izini. In na nemi izini, zan yanke shawarata.

Eh ina amfani da shi sosai saboda ina amfani da shi sosai saboda a ko da yaushe.

Ina iya ba da barkwanci sosai ta hanyar ba da labarai masu sa nishaɗi da ban dariya. A misali kamar in ce.

Ba ina zubar da shara ne ta hanyar tara shi a cikin buhu, bayan ya taru kuma sai in kai inda ake zubar da shara in zubar.

Eh, saboda ina yin abin saidawa, ina ɗaura irin ƙanƙara na yara, sannan in a ko da yaushe nakan ƙulla kamar guda goma.

Na fi amfani da dama, saboda dama na kan ci abinci da shi, na kan yi kusan komai ma da dama ne kawai.

Gaskiya bana son wurin da akwai hayaniya. Hayaniya na samamin ciwon ƙai shi yasa bana zama inda akwai hayaniya gaskiya. Na fi son shiru.

Ina samun ƙwarin gwiwa aiki ne a lokacin da na koyar da ɗalibai, na tambaye su suka ba ni amsa da fahimta da ganewa.

Ina son in canza sabobbin tebura nan da nake zama, sannan ina so in canza alƙalamin da nake rubutu da shi.

Ina yawan amfani da wayana a kowane lokaci saboda a matsayina na mai aikin fassara fassari ko da gaishe.

Eh, mu kan samu horo ta wani fanni saboda mu malaman makaranta ne, sai dai a ƙara koyar da mu ga wasu abubuwa.

Nakan yi innanai jiran layi ne, nakan tambayi wanene ƙarshe. Waye ƙarshe? Sai ni ma in hau layi in fara jira.

Gaskiya bana samun duba sakonni saboda ajujuwan da nake shiga koyar da ɗalibai. Wani lokaci sai an tashi na koma gida.

Wani lokaci ina ajiye wa a cikin banki ne in adana su, wasu lokacin kuma a cikin jaka nake sawa in rufe in ajiye.

Na fi amfani da WhatsApp da kuma Facebook. Na fi amfani da su wurin ansan saƙuna saboda sun fi mun sauki.

A kan gado nake kwana saboda gaskiya a matsayina na matar aure a kan gado nake kwana. Bana kwana.

Gaskiya ƙasan gidanmu tiles ne, so ba, ba, ba za ka samu ƙasa tiles ne da siminti.

Gaskiya da safe na kan so ɗaki yayi haske, amma da daddare bana son haske. Nakan rufe ko ina bana son haske da daddare.

Na fi son Fan Ice saboda su kamfanin ice cream ɗin yana da matukar daɗi gashi da zaƙi.

Eh bana sanya safa kullum amma nakan sa wasu lokutan saboda lokacin sanyi haka ko kuma ƙura.

Ban fiye son kiɗe kiɗe ba a wasu lokacin saboda na fi son jin karatun Alkur'ani mai girma saboda ya.

Nafi son doguwar riga, saboda doguwar riga idan nasa ba ta takurani. Sabanin sauran kalan tufafin da nake sawa.